Eh tabbas ina son kallon wata da daddare. Bari ma a ce ana farkon wata lokacin ta fito tana 'yar jaririya sannan kuma tana da sha'awar kallo. In kuma ta cigaba da tafiya, ta kai zuwa goma, goma zuwa sha ɗaya na dare, watan yana kara girma ka gan ta kamar ta yi ciki, ta haske ko'ina tana kuma ba mu annashuwa da farin ciki da muke yi na yau da kullum.

Eh tabbas ina iya jefa dutse nesa. Zan iya jefa dutse sosai ma, ba ma nan kusa ba ma. Zan iya jefa shi. Daga nan zai iya zuwa tsawon takun ƙafa kaman ɗari da hamsin. Nakan yi jifa ne a lokacin da nike nishaɗi ko kuma naga wani abu a saman bishiya. Ko kuma naga tsuntsuwa da yakamata ace. Na buge ta, ta sakko.

Ito gaskiya rubutuna dai ba yi da kyau sosai saboda ni, saboda rashin kyan rubutuna ya sa na je na karanta, wato shi ainihin harkar tsare-tsare ta ilimin fasaha da kimiyya ta zamani. Saboda shi ba rubuce-rubuce da ake da hannu, sai dai a danne-danne da na'urar kwamfuta wata kuma takan ba ma mutum sauƙi da sauƙaƙawa gurin rubutu da kuma rashin mantuwa ko kuskure ana rubutu.

Eh ina fikecin tufafina. Nakan fikeci, nakan feshe shi, nakan feshe shi. A duk sanda na wanke shi ina yarfe shi kafin na shanya shi. Saboda hakan yakan sa shi ruwan da ke cikin wannan kaya ya rage, ya tsane, yai kasa, yai kasa, yai kasa.

Toh, gaskiya nakan karbi kira sosai a gurin aiki. Nakan karbi kira aƙalla a rana yakan kai irin so ashirin da biyu. Saboda duk wani buƙata da ta taso na ma'aikatan da suke.

Eh gaskiya ban cika yin aiki bayan lokacin aiki ya wuce ba, amma in aikin ya kama mu yi za mu yi, duk da dai mu a gurin aikin mu ko lokaci ya wuce ba wanda zai biya ka wato ainihin abin da ake kira overtime. Mi ta ƙorafa ƙorafen mu a cikin zukatan mu da mu da sauran ma'aikata. Amma hakan baya yiwuwa na cewa wai an biya mu haƙƙin mu.

Eto, gaskiya ni ma'abocin kallon fina-finai ne irin na Hausa, wanda suka haɗa da kuma fina-finai irin na tarihi, na tarihin da ya fuskanci ƙasashe daban-daban, ko kuma ya ƙunshi tarihi na wanda zai ilmantar da ni akan abubuwan da ban sani ba. Da suka faru a baya. Gaskiya na kan kalli wayannan fina-finan ne. A duk lokacin da nake nishaɗi ko kuma nake da lokaci na hutawa.

Eh, ina magance koke-koke ne ta hanyan da zan san shi asalin dalilin da ya kawo wannan koke-koken. In na samu asalin dalilin da ya kawo wannan koke-koken, sai naga kuma wata hanya zan bi in daƙile yanda za a ji wannan koke-koken. So wannan hanyoyin da ita ce zan bi, sune. Shawarci jama'a, sannan in zauna in ga dalilai, sannan in ga yadda za a fita. A sa a daina wannan koke-koken har kuma a dawo a ci gaba da annashuwa da farin ciki a yanda ake. A rayuwa ta yau da kullum.

Eh nakan cimma manufar tallace-tallace, musamman ma in tallan ya kasance. Na abu ne wanda nake kauna kuma nake so har a cikin rai na. Nakan natsu na ji yaya shi yake tafiya. Sannan kuma na fahimci shi abin da suke tallatawa ko kuma abin da suke faɗa mana mu bi shi. Dan dai mu san cewa mun fahimta, mun gane. Abin da suke so mu gane a cikin wannan harka ta tallan nan. Da ake yi ta yau da kullum.

A duk lokacin da ruwan sama yake sauka, nakan ƙoƙari na zauna a ɗaki na dauki littafi, yawanci Kur'ani Mai Girma in takarantawa, ina addu'a, ina neman bukatuna a gurin Ubangiji Mai Girma Mai sammai da ƙasai wanda yake saukar da ruwan saman. Nakan yi amfani da daman nan na in'imarsa na zauna na roƙo daga Allah da lahira. Hakan yasa nakan ci nasara a rayuwa na abin da nake yi da kuma abin da nake ƙoƙarin yi.

A'a, gaskiya ba na zuwa gidan fim. Hasali ma a garin da nake babu wani gidan fim da ake nuna fina-finai. To sai dai in nayi tafiya na bar wagga jaha da take, na je wata jiha da suke da gidan fim na zuwa gidan fim. Duk wani fim sai dai na kalle sa a gidan talabijin da ke cikin wato ainahin gidana da nike ciki. Nakan kuma ji daɗi, nayi annashuwa na kuma gode ma shi mai sammai da ƙassai da ya ba ma jahata wannan dama na rashin samun gidan fim.

Burina a aikin da nake yi shine wato na kai can ƙololon ƙarshen aikin, na kai ƙarshe na zama mai faɗa a ji a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Matuƙar farin ciki, in ga na samu dama na cika wannan buri a kan aikin da nake yi. Na fito gida na ga mutane sama da dubu, abin ƙawai da suke jira shine su saurari mai-

Nakan yi bacci da rana. Asali ma shi bacci da rana sunna ne na Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunna ce mai ƙarfi. Nakan yi ta tsakanin azahar zuwa la'asar. Nakan sashi ne inji jikina da ƙarfin gaske kaman doki duk sanda na gabatar da ibada a wannan lokaci mai girma.

Eh, na kan jira ne a layi in na shiga, either ko banki ko wani guri inda jama'a sukan taru. Na kan jira ne har sai lokacin da aka kawo kaina ayi abun da ake buƙata ko kuma abun da shi nake ainihin so. Ina jira ne sosai fa ba wai ƙarami ba. Sannan kuma na kan nutsu a mun bayani akan wannan abu da ya kawo ni wannan guri.

Wayata na cika ajiya saboda ajiyar wayata gaskiya ba ta cika saboda tana da ƙwaƙwalwa mai girma. Abu-- guraren da muke ajiye abubuwa a cikinta suna da girma ba ƙanƙara mi ba. Kuma Alhamdulillah, nakan sa abubuwa da har sai na rabu da wayar kafin nake iya goge su saboda girman da shi memorinta yake yi.

Eh, to ina son jin kiɗan wato Hip Hop Music na zamani, irin wadda su Davido suke yi da irin su Adam A Zango da su Umar M Sharif, da su DJ Ab. Waƙoƙi ne na zamani da ke sa mutum ya yi tunanin yadda rayuwa take tafiya, ya kuma nishaɗantu da rayuwar jin daɗi a kowane lokaci.